Eh, ina karatu. Zan kwanta amma karatun da nake yi karatun bacci ne. Domin mu addininmu ya koyar da mu wasu addu'o'i da za mu yi idan za mu kwanta. Abubuwan da za mu karanta kafin mu kwanta muyi bacci. To, shi nake yi amma bana yi karatun wani littafi daban in ɗauko in karanta shi. A'a, karatun da nake yi karatun addu'oin bacci ne. Saboda mu idan za mu kwanta bacci, sai muyi karanta wasu addu'o'i sannan mu muyi bacci. To, shi ne karatun da nake yi amma ban da shi bana yin wani karatu na daban. Kuma irin su karatun su novel, su newspaper, su lida buƙaka, ba na yin su. Nike karatun da nake yi karatun bacci ne. Kisa zan kwanta sai in yi karatun, in yi addu'oin da aka karantar da mu, aka koyar da mu a addininmu wanda shi ne mutum zai yi bacci. To, shi ne nake karantawa sai in kwanta in yi bacci. Da lokacin da zan yi bacci sai na karanta su. Wa'inan addu'o'i shine karatuna na, na bacci amma in bashi ba bana yin wani karatu kuma daban. Kawai shi nake karantawa kullum idan zan yi bacci sai na karanta shi. Sannan nake yin bacci. Kuma idan ka karanta su ka yi bacci, za ka yi bacci cikin natsuwa ne. Domin za su, suna da fa'ida. Karanta su suna da fa'ida ga mutum, musamman mutum.

Inda na fi so in ziyarta, inda na fi so in ziyarta shine Saudi Arabia. Makka ke nan a Saudi Arabia nake son ziyarta. Domin nan ne yafi birge ni a cikin kowane ƙasa a duniya. Sannan kuma ba mani kaɗai ba, duk wani mutum irina ba ƙasan da ya fi so ya je ya ziyarta kamar Saudi Arabia. Ina da sauran ƙasashen da nake son ziyarta amma dai wanda na fi so shine Saudi Arabia. Domin na fi son ƙasan, na fi ƙaunar ƙasan. Kuma ina rokon Allah ya nuna min ran da zan kai ziyara wannan ƙasa, don da zan ziyarci wannan ƙasan domin in bauta ma shi kamar inda ta zo a karantarwa mu. Ni ne kawai nake son ziyarta amma bani shi ina son wasu ƙasashen, in ziyarci wasu ƙasashen. Ina son in ziyarci iransu USA, England da Spain. Ina son ziyartar su amma dai wan da na fi so shine Saudi Arabia. Shi ne ke na fi so in ziyarta a halin yanzu ma musamman ma a yanzu ba ƙasan da na fi so in ziyarta kamar Saudi Arabia, in ziyarci Makka, in ziyarci Madina, duka su na fi ƙauna in ziyarta a halin yanzu kuma in sha Allahu ina saran, in Allah yadda Allah zai kai ni wannan ƙasashen domin in kai ziyara ciki. Don ƙasa ne mai tsarki, ƙasa ne mai aminci, ƙasa ne kuma mai kula da haƙƙin al'ummanta. Ba cin zalu, ba zalunci kuma ba abari ba za a zalunce ka kuma ba za a bari kai zalunci ba a ƙasa. Sai sa nake ƙauna ƙasan nake so in ziyarce shi idan har Allah ya bani dama. Ko an Allah da zan ziyarce shi ko da nan gaba ne in sha Allahu zan ziyarci wannan ƙasa domin in samu natsuwa nima, in samu aminci a cikin zuciya na idan na ziyarci wannan ƙasan. Zan kasance mai farin ciki, zan kasance mai jin daɗi sannan kuma mai alfahari.